Ina kuka lokacin yankan albasa amma kuma ba kowane lokacin da aka yanka albasan ba. Kasan akwai wani albasan da ya fi wani yaji a ido. So idan albasan yana da yaji sosai nakan yi kuka.

Eh ina cin tafarnuwa saboda tafarnuwa yana da, yana da mai mazance, yana maganin sanyi amma matsalar shi ɗaya yana sa baki ya dinga yin, ya dinga tashi. So addinin mu ma Nabii Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce kar ka ci tafarnuwa ka je masallaci saboda kar abin ya dami jama'a.